Kuna da fanka a rufin ɗakin ku? Eh, ina da fanka a rufin ɗaki domin fankar sama ta fi daɗin sha'ani, ta fi sauƙin amfani da kuma sauƙin haɗari saboda yara. Eh, ina da fanka a rufin ɗaki.

Kana son wurare masu hayaniya? A'a, bana son wuri mai hayaniya. Na fi son guri mai shiru wanda zan zauna in natsu in yi tunani. Gurin hayaniya yana takura wa mutane. Gurin hayaniya ba shi da daɗin sha'ani. Gurin hayaniya baya bari mutum ya huta har ya yi tunanin rayuwa, ya yi tunanin abin da yake so.

Wace rana kake zuwa kasuwa? Ina zuwa kasuwa koyaushe duk sanda nake da buƙatar wani abin amfani. Amma na fi son zuwa kasuwa ranar ƙarshen mako, ranar da ba abun da nake yi ba, zuwa aiki. Babu wani abu mai wahala. Zan fita kasuwa in je in sayi abin da nake so na dawo.

Menene babban nasarar da kuka samu a aiki? Babban nasarar da na samu a aiki shine an daga darajata daga ƙaramar ma'aikaciya zuwa babba. An mallaka mini gurin zama na nawa na kaina, kuma shugabannina a gurin aiki sun yadda dani sun aminta dani shine nasarar da na samu.

Kana sanya agogo a hannu? Eh, ina sanya agogo a hannu saboda ina son shi. Yana ƙara wa ado na da kwalliya ta ƙawa. Yana sa ni nishaɗi idan na kalla hannuna naga agogo, sannan yana sauƙaƙa mun gurun duba lokaci. Shi ya sa nake amfani da agogo a hannuna. Ina sa agogo a hannuna domin kwalliya ta tayi kyau kuma ta ƙawatu.

Kana yin ciniki a kasuwa? Eh, ina yi amma ba koyaushe ba. Duk sanda naje kasuwa kuma naga abunda nake buƙata natambayi farashin aka gaya mini indai ina bukatarshi sosai kuma inaso in siya nakan ciro kuɗi na biya kawai na karɓa na ɗau abunda nake so.

Yaya kake zubar da shara? Ina zubar da shara ne a cikin buhu. Idan nayi shara na share ɗakina, na tattara, na kwashe sai naje na zuba shi a cikin buhu na tara shi da yawa kafin masu zubar da shara su zo sai na biya su kuɗi sai su ɗauka suje su zubar.

Yaya kake kammala aiki a lokaci? Ina kammala aiki a lokaci da gaggawa, musamman idan zan je wani guri. Na karɓi aikin ɗaki ɗaki na gama shi da wuri wuri. Saboda kar na makara akan abin da nake sanye ko akan inda zan je. Ina kamma lashi akan lokaci.